A gaskiya, dangane da zamantakewa na ga me da maƙwabtana, muna zaune da su cikin lafiya kuma abubuwa na tafiya yadda ya kamata. Kuma a gaskiya ana mutunta juna kuma al'amura suna tafiya daidaito yadda ya kamata. Musamman gurin mu'amala da nuna kula da hulɗa mai kyau da sakin fuska da walwala da annasuwa tsakanin juna. Wannan yana tabbatuwa a tsakaninmu yin hakaɗin ƙwarai da gaske. Wanda shi ke nuna wa mutum cewa zamantakewa na maƙwabtaka yana da matuƙar muhimmanci domin in aka zauna lafiya kuma ana samun abun da yaja ya dace kuma a yi abun da yake mafi a'ala da mutum da ya kamata. Wannan shi ne gaskiya a dangane da maganan maƙwabtaka da nake da 'yan uwana a gurin da nake zama.